Yaushe kake hutawa a wurin aiki? To ranar Juma'a shine hutu, ranar hutu na agurin aiki. Amma kullum da kasani na duniya sai mun je gun aiki. Kai india wan nan suna wahalar damu. Abin dake faruwa shine zakaga aiki, zaka je tun sassafe kafin ka dawo gida dare yayi. Sannan akwai ranakun da zaka yi night to shine ranakun kawai da zaka ɗan samu dama ka samu ka huta kafin dare yayi. Sannan wani sa'in a gurin aiki, zaka ɗan samu ka ɗanyi bacci kaɗan kafin abokinka aikinka shima yazo yayi. Amma mu bacin haka kullum ne zuwa aiki face ranar Juma'a. To ranar Juma'a ne kaɗai lokacin da muke aiki. To idan kuma kana gurin aiki kanada hour ɗaya na hutu wanda dashi muke ɗan samu mu huta, mu je break mu ci wani abu. To wani matsalan kuma wani sa'in ma zakaga aiki yayi yawa da bazaka samu wannan lokacin ba, balle ka samu ka huta a wurin aiki. To ka ga yanda lamarin ya kama kenan. Amma dai da sannu-sannu yanzu muke samu dai mu san nayi, sannan mu nemi wani aikin don gaskiya aiki kullum bazai yiwuba. Watanan sai dai kaga ka faɗi kayi nock ko an kaika asibiti. To kaga al'amari ya lalace kenan tunda sai dai ayi addu'a Allah yasa mutum ya samu lafiya, kuma ya samu aikin da zai bashi hutu a da zaman lafiya ƙwarai gaske.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburin m uagunan aiki? To gadashi nan dai yanada kyau ansa shi da kyau sai dai bama amfani dashi idan ka ga na yi amfani da wannan teburin to abinci zan ci saboda ni ban ɗauke shi da muhimmanci ba. Ban da fayil da zan sa a kai, ba magurin mu ke zama ba tun da a field ɗin mu ke aiki. To teburin dai ya zama kamar kayan kwalliya ga wurin aiki. To amma yana da kyau dai gaskiya. Za kaga kuma na kamfani ne ba na hannu bane. Idan ma yana da dama zan iya siyan teburin insa a gida inji daɗi. Dan mama ma indai ya zo gurin zuwa yake zauna a kai, ya ji daɗi saboda teburin yana da daɗin zama. Amma dai gaskiya ban cika amfani da shi ba. Wani sa'in ma sai inyi sati ko sati biyu ban karaso inda abun yake ba to lamarin haka yake, ba wai girman kai ba ne ko wani abu ba. Kawai dai ba dai lokaci kuma ba gurin zama bane. Idan ka ga wannan guran aikin inda teburan suke, naje wurin to naje in zauna ne in samu in kwanciya.

Menene burinku a aiki? To burina a aiki shine in je aiki in yi abin da ya kamata in koma gida. Duk wani da zaka ga mutum na ladabi wuce gona da iri, wai ko saboda ya samu alfarma a wurin aiki ko wani abu ba shi bane ba. Burina in iya aiki kuma ta abin da na iya in koya ma wasu su ma su iya kuma duk mu samu kuɗi tare. Idan aiki ya zamanto ba kuɗi sai wahala to ka ga ba aiki bane wanda mutum zai yi ba. To ko oga ka zama a aiki ya zama bai ba ba kuɗi kaga ba wani burin arziki ba kenan. To amma in dan dai kowa zai aiki mai kyau kuma samu kuɗi a biya buƙata, to shine za ka ga duk kun mori rayuwa kun mori aikin da kuke yi. To alamar shi aikin kenan. To burin dai bai wuce dai ayi aiki da lafiya a tashi lafiya. Babban buri na kenan duk da dai za ka ga wasu burin su, oganninsu su basu kuɗi ko su basu matsayi. Wannan ba wai wani abun burgewa bane ko wani abun damuwa ba.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? To waye zai so ya zauna a ƙauye ko ƴan ƙauye ma ai gudowa suke birni. Birni shine zaka ga rayuwa me kyau, al'amarin, rayuwa, ga tsaro, ga ruwa, ga wuta, ga kuma hanya mai kyau. To amma ƙauye fa? Abincin ma da za ka ga sun yi gabza ne. Ba ruwa ba titi ba hanya mai kyau sannan gidajen ma ba masu kyau bane idan ka je birni, za ka ga an sha AC an yi mene anyi menene an ji daɗi to al'amarin haka yake. A birni ga AC, ga gidaje masu kyau.

Wane malami kafiso to, gaskiya indai a malamai ne. Akwai malamai da yawa da na fi so. To amma gaskiya wanda na fi jin na fi kwanciyar sonsa shine wanda ake ce ma Malam Sheik Jafar. Wato da addini, da karatun boko, duk yana da ilimi kuma yana koyar da mutane, yana ba su ilimi mai armashi. To, abin da yake yi shine, ahhh, an kashe shi yana cikin karatu. To, daga wannan dai an kashe shi kuma yana gada, yanzu dai ya ilmantar da mutane da yawa. To, wato malami ne da yake koyar da sunna kuma yana koya al'amura mai yawa. Wanda kuma na fi son bayan shi shine Malam Sheik Gumi. Wanda wannan malamin za ka ga ya koyar a boko. Daga cikin makarantun firamare na farko na Kaduna. Su ne malamain da suka koyar, suka yi koyarwan arziki a ciki. To har gayau har yauma zakaga makarantan ɗaya koyar akan sa mai sunanshi, ahhh, Sheik Gumi. Za ka ga makaranta a yau yana nan, yana yaye ɗalibai masu yawa. To, a fagen addini kuma za ka ga shi yana nan dai abubuwan shi za ka ga a bidiyo. Ana sa mutane ana ji. Waɗannan daga cikin malamain da nafiso. Suna da yawa dai gaskiya, amma dai wai nan su ne daga cikin wanda na fi ganin, in ce na fi so. Kuma nina fi jin daɗin karatunsu da wasu abubuwan su.